Menene abincin da kake so? Abincin da nafi so shine shine tuwon shinkafa, miyar kuɓewa da nama da kuma ganda. Wannan abinci idan aka bani shi ina matuƙar son shi ko baƙon ta na je ka bani shi sai na ji ka birge ni. Ni ma'abociyar tuwon shinkafa da miya kuɓewa da nama da kuma ganda.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Yanda nake koyan sabuwar fasaha ina bincike a kai sosai. Sai na yi bincike sosai, sannan ina iya tuntuɓa masu ilimin abun in tambaye su, "Ya fasaha ka zatake?" Idan sun sani za su bani ilimin haka. Idan kuma ba su sani ba wani, in na yi bincike na ga wanda bai sani ba, wanisa ina zuwa channel ta YouTube in je in bincika, in gani a ina wani ya yi bayani akan wannan fasaha sabo. To, tana zan je in yi bincike na sannan sai in koya. Sai ka ga na cigaba da aiki da daidai.

Kana yin kuka lokacin yanka albasa? Eh, ina yin kuka lokacin yanke albasa amma a da ke nan. Yanzu kam gaskiya bana kuka wurin yanka albasa saboda na koyi dabaru na zamani na wanda ake zuwa a sa albasa cikin firij ta ɗan yi sanyi kamar na minti biyar. Sannan ka ɗauko sai ka yayyanka ko kuma mutum ya saka ta cikin ruwa. Idan ta ɗan jima cikin ruwa sannan sai ka yayyanka. Haka mutum na rage jin zafin albasa.

Wane launi idanunka suke? Ni idanuna launin farare ne tas ba kowani ɗigo. Saboda ni ba Hausa ce, kuma mu gaskiya ba mu da wani karin launin ido in ba fari ba. Gaskiya da wahala ka sami wani wanda idon shi ba fari ba to sai dai in wanda ko idon shi na ciwo yake ja.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh ina zuwa aiki akan lokaci, saboda idan na fita takwas nake zuwa to karfe takwas ina tsaye dai. Dai dai wurin lokacin ake buɗewa to za'a buɗe sai in shiga wurin aikin mu. Ni ma'abociyar zuwa wurin aiki ce akan lokaci.

Kana a fikicin tufafi ko a ce kana zaɓen tufafi? E, ina zaɓen tufafi wata sa'i dai yawan kayana sai in zo sawa, sai in rasa wane zan sa, sai in ga kaman ma bani da kaya. Gaskiya ana yi ba kaman ma mata ai halin mu ne. Sai ka ji muna complain cewa ba mu da kaya, ba mu da kaya. Alhalin kuma. Ga kayan nan cike da wardrobe ɗinmu, dai mun rasa wanne kalan kaya ne za mu sa.

Menene lambar mu mai albarka? Lambar waya kenan, sifili takwas sifili biyu takwas uku sifili. To gaskiya ni ba zan ba ku lambar waya ta ba, dalili da mi. Za a ba ku lambar wayar mu, lambar wayar mutum ai sirri ce ce. Ban san ku ba sai in gaya maku lambar waya ta, a a.

Menene abincin da kuka fi so? Abincin da na fi so shine tuwo na shinkafa. Sometimes na samu tuwon masara, shi ma ina son shi amma na fi son tuwon shinkafa, miyan kuɓewa da nama na ƙaramin dabba sai kuma ganda a cikin miyan kuɓewan nan. Idan aka bani wannan ai an tashi kaina, Billahillazi.

Ina kake ajiye makullan ku? A inda muke ajiye makullan mu akwai wani katako da aka buga jikin bango to yana da ƙusoshi. A nan muke zuwa muna rataye makullan mu jikin ƙusoshin saboda kada mutum ya nema, ya rasa. Kun ga ai wannan abin ya burge ku ko, to ku koya haka. A jikin bango sai ka saƙala ba, ruwan ka da nema da kaso za ka ɗauki abunka in zaka fita kana dawowa kuma sai ka zo ka saƙa la shi jikin bango.

Wace biki kake fi so? Na fi son bikin sallah. Sallah ƙarama da kuma babba. Saboda wannan biki daga shekara sai shekara yake zuwa. Muna zuwa sallar idi, muna zuwa ziyarar ƴan uwa da abokan arziki, muna zuwa kallon sallah, muna ganin sarki, muna ganin dokuna, muna ganin ƙawayen da muka daɗe ba mu gani ba a wurin kallon sallah. Ana wasan sallah kala kala. To wannan bikin yafi daɗi saboda a al'adance ake.

Nawa madubi kuke da su a gidan ku? Muna da madubi guda huɗu. Akwai na ɗaki na, akwai na ɗakin yara na, akwai na ɗakin baban su, akwai kuma na falo wanda ake sawa jikin bango da wannan ɗan teɓarin da ake ce ma konsol teɓir. To shi, madubi mu huɗu a gidan mu.

To nawa ruwa kake sha a kullum? Ina iya cewa ina shan kama lita biyar ta ruwa a kullum gaskiya. Saboda da wannan ruwan leda muke amfani, to shi kuma ruwan leda rabin lita ne. To zan iya shan ƙwara goma a rana. Kaga shi ne ya kama ten lita. To lita goma, a'a shi ne ya kama lita biyar ke nan. To ni ina shan lita biyar na ruwa a rana. Dada.

Kake ya kake kare kanka daga, daga sauro? Yanda muke kare kan mu daga sauro da anyi sallan mangariba duhu, ya fara lokacin da sauro ke tasowa. Za mu kunna maganin sauro, shafto kenan. Bayan mun kunna shi, sai kuma ɗaki mu zo mu, mu faffesa maganin feshi na sauro. Idan mun gama kuma sai mu ƙulla net. Saboda gaskiya in da muke akwai sauro sosai, so-sosai sauro ba na wasa. Wallahi kamai ya kashe mutum. To muna ƙoƙarin sa gidan sauro saboda shi kaɗai ne zan ma-zai maka magani ko ka yi feshi. Ba a daɗewa kuma zai ci gaba. Sauran zai dawo to abin da yafi kawai muhimmanci mutum ya shiga maganin gidan sauro. To kowane ɗaki ma muna da gidan sauran mu.

A'a, ya kake kula da gashi? Yanda nake kula da gashina, na farko idan na tsefe kitso na, zan wanke shi, zan sa mashi sabulun wanke gashi mai kyau sai kuma in sa mashi conditioner shi ma in na wanke sai in zo sai in sa abun busa da gashi sai in busar da gashina sai in shafa mashi man kitso na oil. In na shafa oil sai kuma in shafa leave-in conditioner to sai kuma in tafi gidan kitso a yi man kitso. Shi ke nan idan aka yi man kitso kuma ban ƙara wayewar kaina sai bayan wata ɗaya.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda zaman ma ya fi daɗi in ka ɗan ƙetara shi. Kuma mutum yana zama irin ƴan gayun nan, irin me ajin nan idan ya zo na zaman ƙetare ƙafafu ba kamar ga mace. Amma fa ban san in ga namiji ya yi zaman ƙetare ƙafafu saboda abun baya yi masu kyau, sai si kama wasu ƴan daudu- daudu. Mata abin ya fi yi masu kyau. Sai kaga sun zama ƴan gayu masu aji ɗin nan.

Yaya kake zubar da shara? Yanda muke zubar da shara muna da kwandon zubar da shara a can cikin farkon shigowa gidan mu. To idan muka zuba shi nan duk, duk bayan sati ɗaya motar kwasar da shara ta sefa ta garin mu kenan tana zuwa gida gida a fiddo mata da shara ta juye sai su tafi da shi can daji inda ake zuwa a cire abubuwan da za'a iya ƙara ƙirƙirar wasu sabbi wasu kuma a ƙona su. Toh haka mu dai muke zubar da sharan mu.

Kana taunawa goro? A'a, ni bani cin goro gaskiya. Saboda goro ma'ai yana da ɗan matsalar shidama. Mun ga iyaye da kakanni idan ma su cin goro, in suka girma za ka ga suna samun matsala. Saboda ƙwayar da ke cikin goron tana cuta da su. Gaskiya ya sa ban son cin goro kuma goro yana ɓata wa mutum haƙora, su zama jajir. Sai mutane su rinka jin ƙyamanka to ni ban son goro kwata-kwata, ba ni taunawa.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana saboda lokacin da rana ke faɗuwa, za ka ga ta yi girma a inda za ta faɗi. Ta ɗan yi wani jajajajaja haka to wannan kalan na burge ni. Ina samun annashuwa idan na je ganin rana za ta faɗi. Ina son ganin faɗuwa.

Kana bin ƙa'idoji aiki? Ina bin ƙa'idojin aiki mana, saboda idan baka bi ƙa'idoji ba ai zaka iya laifi. Wata rana ma a kore ka saboda baka bi ƙa'idoji. Kuma a bin ƙa'idoji na da muhimmanci a wurin aiki, shi zai sa mutum a gane yana ganewa ma ko bai ganewa ba.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, ina ɗauko wayata in latsa ko in yi kallo da wayata ko kuma wata sa'in in je in ɗauko wanki. Haka nan in yi wanki in na rasa abin da zan yi. Ko kuma wata sa'in zan iya ɗauko Alqur'ani in karanta idan babu wutar lantarki.

Ka fi son zama ƙo tsayuwa A da zance na fi son tsayuwa gaskiya akan zama a yin, amma a yanzu na fi son zama a kan tsayuwa sosai. Saboda zama zaka ga wannan kuwa karfi ka samu natsuwa ka kwanta. Wai, ƙaƙudamu hamma ce nake yi, bacci nake ji. To tsayuwa, wai zama ya fi daɗi daga nan ma daga zaune in duniya tayi ma daɗi, habbacci yana iya kwashe ka.

Wane 'ya'yan itace kafi so? Na fi son mangwaro. Mangwaro, mangwaro, mangwaro duniya ne, daga mangwaro kuma sai ayaba sai kuma abarba. Wa'ennan 'ya'yan mangwaro kam guda uku ina ƙaunarsu. Idan Allah ya yi mana hali, zani shuka su in ga in za su fito a nan wurin mu. Mangwaro dai yana fitowa, ayaba ma tana fito amma ni dai da na shuka ayaba ta ba ta fito ba har yanzu. Na ma haƙura da shuka ayaba, sai zan yi bincike in samu masana sai su kara koya min yanda zan shuka ayaba.